To, wayar da nake amfani da ita dai ba wata waya ba ce Android ce irin Infinix kamfanin Infinix Hot 10 ita ce dai nake amfani da ita kuma ina jin daɗin harkokina da ita. Matsala ɗaya dai take bani, nakan so ne connection da ku ku ƙi buɗe mani mic amma in sai a kuka buɗe mani mic kuma ina jin daɗi zan ci gaba da saggogi na da ita. Haka dai wannan shi ne kalar wayar da nake amfani da ita Android Infinix Hot 10 ita ce wannan wayar da nake amfani da ita. Eh, shi ne dai wayar da nake amfani da shi Android Infinix Hot 10.

Ai kawai ni nake jin kukan zakara da safe. Dan kuwa kusa da ni akwai zakaru masu yin kuka har da cara. Saboda haka ma ba dandadai yanzu nake harka ba. Ma da hayan matsa kusa da wani idan yana kukan da asu, ba sai in kara ma ku sai ku ji kukanshi yace ƙi ƙiriƙi. Muna fassara da gobe sallah in yayi kuka ba. Saboda haka kuma kukan zakara shi alheri ne. Muna jin daɗin kukansa dan idan yayi kuka ya zama maka kamar kakunna kararrawar waya ne. Domin yana tada kai daga bacci ne. Duk kuma wanda yake da zakara a kusa da shi zai wahala ya iya makara da safe, sai dai in baccinsa ya yi yawa. Amma idan ya yi mai rangwamen bacci ne, yana so ku maye wasu abubuwa, to lallai kukan zakara zai iya tashinsa. Dan kuwa kukan zakara tamfar ka markakunna kararrawar waya ka ne. Saboda haka dai amsa cikakkiya lallai ni mai jin kukan zakara ne kuma ina jin kukan zakara. Kuma kusa da ni akwai masu kiwon kaji da zakarun su ke kuka. Duk da dai ni bana kiwo amma maƙwabta na gaskiya suna kiwon kaji. Kajinsu suna yin kuka da misalin ƙarfe uku su yi kuka, ƙarfe huɗu za su yi kuka zuwa ƙarfe biyar. Saboda haka za ka ji suna ta cara. Wannan cara dinnan da na faɗa kuma ita ce kukan zakara. Yauwa. Eh gaskiya ina jin kukan zakara sosai. Iskanci ta shige man duhu ta ƙifita. To haqiƙanin gaskiya dai ina jin kukan zakara sosai. Ga kuma wayar tau taɗan bani matsala yanzu dai ta shige duhu ta ƙifi buɗe mani yauwa.

Lallai ina buɗe taga a ɗakin da nike kwana, ko a gida na ma gaba ɗaya duk tagunan da yara na suke ciki, nakan bubbuɗe masu su. Domin kuwa shi buɗe taga a ɗaki ma wata rahama ce da samun falala da ake. Domin Allah yakan saukar da iskar sa mai daɗi tana shiga tana kewaya. Musamman mu da muke talakawa da muke da ƙananan gidaje. Idan baka buɗe taga ba ma zafi kawai sai ya ishe ka. Sai dai kuma idan ana cikin yanayi na sanyi, to kuma muna iya jin taga da ƙofa don mu rurrufe ma saboda sanyi. Amma dai matuƙar ana zafi. Toh ai ba yadda zakayi ma dole sai ka buɗe taga. Garanti ne dole sai ka buɗe taga. Saboda haka dai amsa cikakkiya dai, gamsarshiya dai, ita ce muna amfani, muna buɗe taga domin ko don mu samu iska, mu ji daɗin kwanciya muyi barci. Idan ko ka ja ƙofan nan ka rufe, ka ja tagan nan ka rufe, toh lallai za ka samu matsala. Saboda haka zafi ma in ana zafi ka rufe taga ɗaki kana iya kamuwa ma da cutar sankarau ka tashi jikin ka ba yadda za ka iya motsa kunne. Ko dai dai da ɗan yatsan ka ba za ka iya motsawa ba. Idan ma ba a yi gaggawar kai ka asibiti ba, ta sanadiyar haka kana iya rasa rayuwan ka. Toh, saboda haka yana da kyau dai ni ina ma kira ga mutane koda waɗanda basa buɗe tagan nema dai su rinƙa buɗewa saboda yanayin zafi. Mu kuma zafin ya fara shigoman. Domin haƙiƙa yanayin zafi yana kawo matsala ga mutane.

Toh teburi dai kala kala ne. Teburi kalolin sa ma dai sai abun da ɗan adam ya gani, tunda dai mu idan mun ɗauka kamar irin namu na ƙasashen Hausa na gargajiya ma teburan suna da yewa. Da koi wanda za ka gan shi, shi a ɗaki ana buga teburi domin ajiye kayayyaki irin ko idan za a raba abinci, a ɗora kwanuka. Haka, to haka kaman wuraren saida abinci su ma sukan yi teburi da gidan sauro. Haka su ɗan zagaye shi su kakkasa kayayyakinsu. Saboda haka da rumfa da leda shima da kwanuka, dukkan wanda ya zo za a ɗora a ɗebo wancan, a ɗebo wancan. Kai teburi dai Alal alƙalla sai in lissafa kusan kamar ya kai kala goma ma ko fiye da haka. Saboda haka akoi na masu kayan miya, akoi na masu awo wanda suke kasa kayayakin awo, duk dai masu ƙafa huɗu. Akoi kuma teburi mai ƙafa uku, akwai mai ƙafa ma kusan biyar woni teburin irin na kama wanda MTN suke bayarwa da sauransu. Za ka ga za ga ye ƙafafuwan suke. Akoi mai huɗu akwai ga ya nan hada mai uku shima suna bayarwa. Saboda haka dai a gurguje tebura kala kala ne. Tebura kala kala ne. Tebur-teburi da muke kira teburi. Yanzu akoi wanda yake kafintoci suke buga shi na katako nan. Za ka same shi duk kusan kowani gida akoi wanda ake ɗora kwandon wanke wanke da wasu tar abubuwa dai da dama. Ga shi a ɗaki wanda ake ɗora irin 'yan kayayyakin kwalliya da sauransu. To saboda haka dai akwai teburi kala kala. Wannan kaɗan daga cikin tebur ɗin da nake magana ke nan shine nike kawowa. Saboda haka shi akoi na roban shi ma wanda za ka gan shi an sa lema a ciki. Leman ita wadda ake kiran ta ko da yake dai Hausa aka tambaye ni, lema wadda ake buɗe ta maganin ruwa ko maganin rana. Za a zauna a jera 'yan kujeru haka a tsaya a ɗora littafi. Akoi kuma teburi irin na ofis wanda ake yin shi, shi kuma da kaman kayayyakin aikin furnitures na kafinta da sauransu. Shi mai kyau, mai ƙyalli da sauransu. Saboda haka dai teburan nan dai alal alƙalai na ce sun kai kaman kala goma wai a wanda zan iya lissafowa kenan. Saboda haka kaɗan daga cikin dai tebur ke nan. Saboda haka ni dai kalar teburin gidan mu da falanki aka bubbuga da kuma wurin da muke mu'amilla da falanki na katako aka bubbuga aka ƙafa huɗu aka ake ɗoɗora kayayyaki. Haka kuma akoi wurin da muke ɗan zuwa siyan kayan miya shima tebur ɗin shi haka yake. Saboda haka akwoi wurin masu abinci da muke ɗan leƙa wa ɗan saya shima haka dai teburin sa yake. To amsan dai waɗannan guda uku nan haka.

To a gaskiya ina kallon fina-finai da yawa. Don ina kalla Hausa fim, ina kallon fim din Igbo, ina kallon na Yarabawa. Saboda haka ina kallon India, ina kallon Chinese, ina kallon America. Saboda haka dukkanin fim din da naga ya kwanta min a rai ni zan iya zauna wa in kalla. Saboda haka ba wai sai na Hausa ba, ba dai na Igbo ba ba dai na Yarabawa ba. Duk wani ma wanda yake yin fim to ina iya tsayawa in kalli fim din sa. Saboda haka kuma zan iya ganin ma'anar da zan iya karuwa da ita ko in koyi wayo ko in koyi dabara dai abubuwa da yawa. Shi a fim ana ɗauka. Ana samun ilimi a shi. Kuma ana samun matsaloli da dama wanda idan ka ɗauka zaka gurganta marayuwa ka. Saboda shi a fim ba komi ne wanda yake zama gaske ba. Ana dai yi ne kawai don kwaikwayo. Saboda haka abun da ake yi a fim din ba gaske bane ba. Amma ni fina-finai ba wanda bana kallo. Musamman ma fim din India su rinƙasa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe masu daɗi. Kashi dai kana ta nishaɗi. Haka su ma Hausa fim suna yin kaɗe-kaɗe da wasa da raye-raye masu daɗi wanda za ka zauna haka kalla ka yi nishaɗi. Su kuma America su ma haka. Za ka kalli fina-finai na fasaha, na zamani da da ba ka ganin su duk sai ka rinƙa ganin su.

To, dai duk da yake dai Hausar da kuka yi din dai ni zan iya fahimta ba kin iya gwargwado na, na ni bahaushe ne. Kun ce, "Kana iya amfani da matashin wuya?" To, mu matashin kai muka sani ba matashin wuya ba. Amma dai duk da haka dai amsa dai ina amfani da matashin kai, da farko. Amma shi ba matashin wuya bane. A dai kusa da ƙeya ake sa shi wurin wuya. Yauwa, ya ɗan ɗaga maka kanka kuma in yai tudu da yawa akwai matsala. Saboda haka akwai ma waɗanda basa amfani da shi. Ni kangin kaina in zan kwanta bacci, ba lallai sai na samu matashin wuya ba. Ko ba matashin wuya sai in kwanciyata. Yauwa, amma dai da daɗi dai. In ka je indai ba baƙunta ka je ba kana gidan ka a ɗakin ka, ai ka yi amfani da matashin kai. Shi ne cikakken amsa matashin kai. Amma kuma a yanayin yadda kuka tambaye ni ina iya ba ku amsa da shi matashin wuya din dai duk da haka dai duk dai abu ɗaya ne. Da matashin wuya da matashin kai duk abu ɗaya ake kira. Saboda haka ban san wanne yaren ne ba ya sa muku matashin wuya ba a Hausa. Saboda mu kan mu a Hausa, Hausar kala kala ce. Akwai Bakatsine, akwai Basakkwace, akwai Bazamfari, akwai Bakabe, akwai Bazazzagi, akwai Bakano, akwai Bahaɗeje. To ga shi dai yanzu kala kala Hausai kuma kowacce za ka ji ta akwai baɗaure. Kowacce za ka ji ta kuma tana da ɗan bambanci. Musamman Hausar Sokotawa sai Basakkwace. Da shi da Zamfarawa, da Kabawa dukkannin Hausarsu ta tafi kamar shigen iri ɗaya. Bakatsine da Bazazzagi da Bahaɗeje dukkanninsu Hausarsu kusan iri ɗaya ce. Za ta iya shiga kowane, kowane zai iya faɗar abu ya gane. Amma shi ma Bazazzagi akwai abin da yake faɗa Bakane ba zai iya ganewa ba wani lokaci. Shi ma kuma Bakano zai iya faɗar wani abin ya zamanto ba za a iya gane ba, Bazazzagi ba zai gane ba. To saboda haka dai duk da dai duba da yanayi dai, ni ina amfani da matashin wuya. Wanda muke ce masa matashin kai. Shi ne amsa takamaimai cikakke.

A gaskiya canjin waya ni ba a gaggauce ba amma koyaushe nake ganin na samu wadatar kuɗi ina iya canza waya. Kai ko a yanzu da zan je kun turo mun wasu mahaukatan kuɗi wanda ban gani, to wallahi yau wayoyi ma zan canza. Idan yana canza wa mai ɗakina na canza ma kaina. Kaima da ƙannena da yayana duk akwai masu buƙatar ma'an wayar nan da ita zamani ta hannu kuma gashi babu ita ga wasu. Saboda haka idan zan samu irin mahaukatan kuɗin nan ai tabbas garantti zan sai kama waya kwaya shida ko bakwai mai kyau babba. Ko don wannan abun da kuka samu ya fadada ma a ƙara samu. Saboda duk da haka dai ni na san akwai wanda zaka ji hausan da zai yi tafitawa a cikin dangin noma akwai ɗanɗu wanda ya daɗe ya riga ka zuwa duniya sai ya riga ka sanin wasu hausa sakin sosai. Saboda haka ni dai a gulguje a taƙaicen taƙaitawa in ce maku canza waya ta zai iya ɗauka shekara ɗaya zuwa shekara biyu. Amma ko a yau na ji ni da wadata kuɗi to a gobe kana iya gani na na sayi sabuwar waya babba mai kyau wadda ba irin wannan ba ƴar ƙarama da nake amfani da ita. Dan ina da buƙatan in samu waya wadda take ita ce waya lanƙaɗɗiya mai netwok wadatacce yadda duk abin da na tura ya turo. To amma duba da yanayin dai yanayin yadda tattalin arzikin namu yake sai a hankali sai muke amfani da abin da ya samu. An ce guntun gatarinka ya fi sari ka bani. To saboda haka dai mukan iya yin amfani da ƙaramar waya wannan da nake yi maku saƙo da ita yauwa. Amma ko da wane lokaci na samu cigaban da zan samu in sai babbar waya. To zan sai waya babba babbar waya wadda zan riƙa amfani da ita sosai. Ba wai ko da wadda lalle na san cewa in dai na zana ta.

Assalamu'alaikum. Wurin aikina mai kyau ne, kyakkyawa ne kuma aiki ne na ƙarfi. Saboda shi duk abin da kakeyi dashi kakka kushe shi, kakka kawo wani naqasu agareshi. Tabbas ni nasan wurin aikina wurin aiki ne na ƙarfi. Kwarai da gaske, aiki ne na ƙarfi. Domin wani lokaci loading tifa, za muyi wani lokaci zubin kankare. Saboda haka dai wurare ne daban daban. Wurin da nake aiki ya kai kala goma. Saboda haka sai abun da ka gani. Saboda haka kuma kowane wuri na jeni, ina jin daɗi, ina nishaɗi muke harkoki da aikace aikacen mu na neman abinci. A duk lokacin da muka futa wurin neman abincin nan, muna nishaɗin mu muna dariya muna komai zamuje mu dawo. Saboda haka dai a taƙaicin taƙaitawa wurin da nake zuwa aiki ya kai waje kala biyar ko shida. Saboda nakan iya zuwa in je in yi lodin yashi a tifa ko dutse. Kuma nakan iya zuwa na yi aikin kankare. Na lo-- a zuba a kwaba, a riƙa zuba mutum yana ɗauka a kwano yana tattaka la'akan mata kala bene ko kuma zubin foundation ne na ƙasa, na farkon zubin gida, duk za mu iya zuwa mu je muyi. Saboda haka dai haka ne yanayin wurin ayyukan namu yake. Saboda haka kuma duk da haka dai haka Allah yake buɗa mana yake bamu dama muke bakin iya ƙoƙarin aikace aikacen, wani lokacin kwangila ce, wani lokaci ma jeka duƙe ne, jeka kayi abiyaka, to duka dai duk wanda ya samu mu mu maraba muke dashi mu muna godewa. Domin mun samu hanyar da za mu fita mu nemi abinci. Saboda haka wani ba shi da wannan hanyar da zai je ya nemi wayar abincin da kai kasa takane ma ko kuma wani ba shi da lafiyar da zai je wani ya nemi abinci. Haka haka dai abubuwan suke tafiya na rayuwa. Kuma kowa ka samu yana yaba yana jin daɗin da Allah ya ba shi wannan damar da yake yin aikin. Don haka nima dai nakan gode, nakan ji daɗi nakan fita da nishaɗi da zanga na wayi gari ina da wajen da zanje nayi aiki. Duba da yanayin da wani shi ba shi ma da lafiyar da zai fita ya je ya aiki. To dai ni gaskiya wuraren da nake aikin ya kasu kashi daban daban.

Oh gaskiya zan iya yin aiki bayan lokaci domin idan ana tashi muka maƙarfe, ai a kace yau ga aiki ya kai ƙarfe huɗu ba a gama ba kuma dole ne sai an gama saboda haka kowa sai ya ci gaba domin a ƙara masa kuɗi. Wannan ne a hasashena da hangena da sanin Hausa ta ce nike shine aiki bayan lokaci. Kamar ku turawa kuna ce masa overtime. To saboda haka ni ma wannan aiki da ka ambata bayan lokaci, tabbas in na samu muna yin shi. Domin dole ne ace gashi lokaci yayi, ga kuma aiki ba a gama ba kuma so ake dole sai an gama. Ko da kuwa za'a kai sha biyun dare tunda an mai ɗiban da ake tunanin za a gama kuma ba a gama ba saboda haka ku sake jikinku kowa za a mai la'alanka masa kamar kuɗin aikinsa zuwa gamawa. Saboda haka idan anyi tsada da kai dubu ɗaya da ɗari biyar sai a ce za a baka dubu uku. Ku cigaba ku maimaita wannan aikin har sai kun gama. Amma dai dubu biyar aka yi da kai za a baka dubu goma. To saboda haka muna irin wannan aikin za a yi shi sosai. Domin gudun kar aga na ƙasugu a cikin aikin, saboda akwai ayyukan da in an fara su dole so ake a gama. Du wanda ya sa aikin zuben kankare gaba ko dakin na sama wanda ake ɗora bene a kansa to in ya fara faso yake sai ya gama. Sai dai kuma akwai idan wata gaɓa da ake tsayawa aka yi domin matsaya, iya'inda aka shirya katakai aka yi komai, iyanan da falankai iyanan za'a zo a tsaya. Saboda haka sauran kuma sai kafinta ya zo ya yi nasa aikin. Idan kafinta ya zo ya yi nasa aikin daga nan jiki kan katangar da ya ƙare a nan za ku jona kuma ku cigaba da naku wannan aikin washe gari. To idan ya kasance wannan aikin naku inda duy ya buga akwatin na zuba dakin ɗin an shirya shi da rodi an yi komai, yai ya gama to dole so ake sai kun ɗauke shi. To kuma sai aka yi lissafi ya zama to an yi lissafin ba daidai ba. To ya zama wajibi dole ne ku da kuke aikin ba wasu za a je a nemo ba saboda kafin a je a nemo wasu ma wurin ya sha iska. Saboda haka sai a ce to za a biya ku aiki tunda kun gama aikin da aka ɗauke ku na lokaci. Saboda haka dole ku je ku cigaba da yin aikin nan har sai kun gama shi. Idan kuka gama sai a lanka maku adadin kuɗin da za a ba ku a ba ku kasusu huɗu. Wani kuma za a ɗauki kasu huɗu a ciki a ƙara maku kasu ɗaya aikin bai yi yawa ba ƙwarai kina. In kuma aikin ya kai adadin da za a ɗauki rabi daga cikin kasan a ƙara maku sai aka ƙara maku. In kuma ya kai adadin da za'a ruɓanya maku kuɗin naku biyu ya zama ka tahi dubu biyar ka dawo da dubu goma to shi kenan sai a ƙara maku zuwa haka. Domin dai a ga tabbacin cewa an gama shi kuma an tabbatar da wannan wurin an wuce shi. Wannan shine muke kira da aiki bayan aiki, yauwa shine amsa ta.

To shi dai ƙara aiki yanayi gare shi. Idan ya zamanto ga iya yadda aka yi da kai aka zo aka ce to za'a yi a hannan. To ka ga an ƙara ma aiki. Dole ne kuma ku yi jingar kuɗin da za a biya na wannan ƙarin aikin da ka samu. Saboda haka shi ƙara aiki idan ya samu tamfar kama amsar da aka bayar ta baya ce. Saboda haka ita amsar da aka bayar ta bayan tana da alaƙa da irin wannan. To shi ƙara aiki shima tamfar yadda idan overtime ya samu ne za a ƙara wa mutum kuɗi. Haka shi ma ƙara aiki yake. Duk wanda ka ƙara ma aiki dole ka ƙara masa kuɗi. Saboda haka yana daga nan an mai da shi can wurin dole kuɗinsa ya ƙaru. Saboda haka wannan shi ne hanya ta ƙara aiki. In kuma karewa ce to dole ne ka yi mai kyau, mai ƙwari domin ka kare martaban ma'aikatakku da wurin aikinka. Wannan shi ne hanyar da ake bi.

To gaskiya bana shan magani kullum. Shan magani lalura ne. Idan ka kama da rashin lafiya sai ka sha magani. Idan kuma kana lafiya lau, ai baza ka sha magani ba. Indai ba sokake ka zama jikinka yasaba da komai za ka yi sai ka sha magani ba. To ni bana so jikina ya zama irin wannan. Ni ba zan riƙa shan magani kullum ba kuma bana ma da yin shan magani kullum. Saboda haka shan magani kullum matsala yake haifarwa. Muna ganin da dama wasu idan za su fita su je su yi aiki suna shan magani. Sai sun je sun sha kwayoyin bature suke iya yin aiki. To ka ga duk wanda ya saba da irin wannan, ya zai yi? Radda ba ƙwayar baturen ya zaiyi ba zai iya aikin ba ma. Kuma yanzu yadda zamani ya canza duk wanda yake shan ƙwaya idan zai yi aiki. To, tamfar raba daidai suke yi da mai magani. Idan an biya shi nera dubu biyar, zai sha ƙwaya dubu biyu da ɗari biyar. To me gari yawaya? Ai gwara ya saban ma da jikinshi da rashin shan ƙwaya. To ni dai a haka dai ne duk aikin da zan yi ba ruwana da wata ƙwaya. Bana shan ƙwaya. Saboda haka mu a hausance ma ana cewa shan ƙwaya haramun ne. To amma ƙwayar dai akwai wadda ba za ta bugar da kai ba ba za ta sa ka komai ba. Za ka iya shan ta. Irin su Farasitamol, Kafinol, Fanadol, Dega, Sinar, Fingu, Fensir. Duk wasu kuma gunguna ne can na dadai da sauransu duk idan ka sha ba maye. Amma in kana zazzaɓi ka sha su, za ka sami sauƙin Allah da za ka ji ka garau jikinka ka daina jin zazzaɓi. To amma kuma meye za ka zo lafiyar ka laukari ƙashan ƙwaya? Gaskiya shan ƙwaya haramun ne. Mu ba mu yarda ba mu sha ƙwaya ba. Ba'a shan ƙwaya sai da dalili. Ba'a shan magani. Domin shi wannan shan magani ta cibarkatai shine zai sa lalura ta kama ka a je asibiti ai ta magani a ka sa gano me ya dame ka saboda ka sabon ma jikinka da shan ƙwaya. To ni dai a taƙaican taƙaitawa bana shan magani idan ina aiki ko wurin aiki bana shan magani. Yawwa haka dai nike ta yin sabgo gina ba shan magani. Domin in ka saba ma jikinka da magani ba za ka iya komai ba heka sha. To hakan ne in dai shan magani ne sai in ba lafiya. In ban da lafiya sai in sha magani. In na sha na yau, yau ƙwaya biyu na ji na sha, ban ji, na daina jin abin da nike ji ba. To bayan kwana biyu kuma sai in tafi asibiti wajen likita ya duba ni, ya saita ni a kan maganin da yake daidai da zan sha. Amma matuƙar ka dinga shan ƙwaya. To gaskiya wataran za ka je asibiti a auna ka ko a duba ka a ba ka magani maganin ya ƙi ma aiki. Ni kawai bana son haka. Na so nike na zauna lafiya. Na riƙa aiki da ƙarfina da ƙuruciya ta.

Eh lallai ne ina iya hawan keke. Keke kam ai dadi gare shi, sai dai shi ya zama kamar ma wani abun motsa jini wanda ake da buƙatar a hau shi a ilimance ga turawa. Mu kuma mun dauke shi a matsayin wani abun hawa wanda yake biyan bukata indai Allah ya hore maka yalwan lafiya. Domin na kan iya yin kilomita goma sha biyar da keke, in je in dawo. Kai har ma biyar da sha biyar in takama ina iya yi. Dan ni abun da na dauki keke matsayin abin zuwa unguwa. Ko gari zai je ko ba ya cika nisa ba, zan iya hawa keke in tafi a kai in je in dawo. Zuwa da dawowa duk bani da damuwa a keke. Saboda haka dai keke abun hawa ne mai dadi wanda ba kuma kashe kudi a tare da shi. Indai kariga ka mallaki keke, to ka mallaki abun hawa wanda zaka iya zuwa ko a ina a kasar ku. Sai dai idan kai rago ne, ko ba za ka iya ba. Saboda haka akwai wanda za ka ga shi ba ragon bane amma duk abun da zai ba kanshi wahala bai fiye son ya yi shi ba. Saboda haka domin shi tuƙa keke akwai aiki a cikinshi kuma akwai ƙara lafiya. Domin zai gyara ma jinin ka, domin zai sa jinin ka ya riƙa gudana da sauri sosai. To haka dai ni hulɗar keke ina iya yin ta sama sama, bance zan hada jiki ba sosai.

To, gaskiya sanya bel ba kowane kaya ne ke sanya bel ba. Ina sanya bel amma su kayan bel daban suke. Dole in ka samu taguwa da wando ko na jaket ko kuma wando daban taguwa daban. Shine wanda ake sa masu bel, masu gidan bel, masu zip, ka ja, ka zuge, ka zame takalmin sau ciki ka kawo lakatarin ma in kai mai sa lakatarin ne ka sa ka ɗauri. To gaskiya dai a yanzu haka ina da bel ya kai guda huɗu ko biyar. Ni ina amfani da bel sosai. Ina amfani da bel gaskiya. Saboda haka dai amsa cikakkiya ina amfani da bel. Nakan yi amfani da bel yadda ya kamata amma idan na sa irin kayan da zan sanya bel. Saboda haka akwai kayayyaki waɗanda ba a sa masu bel. Mu muna da kaya wanda ba ma sanya masa bel. Akwai kuma kayan da za ka sanya bel.

Kana iya jefa dutse nesa? To ai ni gaskiya, a nan wajen ina iya jefa dutse sosai ma kuwa. Domin da can ma mu mutanen karkara lokacin da ai nihin kafin duniyar tama kowa zafi, idan ka je baƙunta wani gari kamar idan za ka zauna dagacin garin ko hakimin garin ko mai unguwa in zai ba ka gona cewa zai a ɗau dutse, ka ɗaga ka chilla shi iya nisan da dutsen nan yayi, iya nan ne inda za ka kafa iyaka daga inda kake tsaye zuwa iya inda dutsen ya daina garai. Don idan ka jefa shi ma ya faɗi ƙasa daga inda ya faɗi ƙasa zuwa inda yayi garai duk nisan jifarka ne sai an je daidai inda dutsen ya tsaya sai a ce ka ga iyaka anan. To saboda haka shiyasa kowa ma yakan iya yin ƙoƙarin ya iya yin jifa, ya iya yin jifa domin tayi nisa. Mu kam muna iya yin jifa domin tayi nisa sosai. Ko dan ma irin wannan idan ta tashi tasowa mutum ya samu wani tagomashi mai kyau. Kuma har gasa ake yi, musamman ma a ce harbi yazo. To ai ne in na samu bakan danƙo, domin ni na iya harbi ma don banci ka kure ba sosai. Haka jifa ma dai banci ka yin kuskure ba nakan iya yin jifa sosai. Sosai nake jifa tayi nisa. Ina yin jifa tayi nisa sosai. Amsa cikakkiya kenan. Ina iya yin nifa, ji, jifa tayi nisa.

Kana cin citta a abinci, citta dai magani ne. Ba ma a ƙasar Hausa ba, har ƙasashen Turawa da da Larabawa citta dai magani ce ana cin ta. Kuma ana iya cin ta hakanan domin maganin sanyi ba tare da komai ba. Ni ina iya tamna citta, ina kuma iya haɗa ta da alewa. Idan na haɗa ta da alewa zan iya ci, in ci domin yajin nan nata yana maganin sanyi, yana maganin du wani ƙuraje na maƙogwaro. Saboda haka ita dai citta cin ta magani ne, magani kuma mai matuƙar muhimmanci. Saboda haka ni dai ban yi ƙasa a gwiwa ba ina cin citta domin na san alfanun da ke cikin cin citta. Saboda haka ina kira gadumma wanda ya saurari wannan voice ɗin ko in ce wannan maganar ta mu da ya riƙa cin citta domin citta tana maganin sanyi sosai. Saboda haka dai citta magani ce kuma ana cin ta. Ni ina cin ta, ko shakku ba na yi. Ko a yanzu na samu citta zan ci. Ina kuma sa ta a shayi in sha in dafa shayi in sha. Ina kuma sa ta ga abinci. Ina sa ta ga abinci sosai.

Tabbas ni ina raba tsabar kuɗi amma hedau kashi yanzu tsabar kuɗin tamu ce irin wadda ake ce ma tsaba ba a fiye karɓa ba. Domin mu tsabar kuɗin tamu ta zama ta ƙarfe amma har yanzu akwai ta a bankunan mu. Hei dai a yanzu ba a karɓar ta. Ni kam har ɗaki ma na taɓa yin wahala da irin wannan tsabar kuɗin don a lokacin da nike sana'ar rake, ina ajiye silai biyar, kwabo, kwandala nawa ne gashinan dai haka dai. Irin wannan tsabar kuɗin namu na ƙarfe biyu da sisi nawa ne sai ka gan su za su yi cikin kwano. Saboda haka ko da wani ne yake son zai yi canji zai iya zuwa wuri na ma ya canza. Amma kuma duk lokacin da na tashi kamar zan yi sadaka, in zan raba ma yara sai in ɗan ɗebo a hannuna in zo ina ba su mai kwabo, mai sisi, mai silai biyar, mai kwandala dai gashinan haka haka dai tafiya ta tafi. To har gashi yau Allah ya kawo mu lokacin da ba a raba irin wannan tsabar kuɗin, sai dai in zaka ba da wani kuɗi hei dai na takarda. Domin mu yanzu duk kuɗin mu darajar shi ta zo ita kuma kuɗi ne. Ba shi da darajar da zaka kawo wannan kwandalayan ko kuɗi na ƙarfen waɗanda muke ce masa tsaba ka raba su, hei dai kuɗi na takarda. Kuɗi na takarda su ne muke ɗauka su. Zaka iya ba mutum naira dubu ɗaya, ɗari biyar, ɗari biyu, ɗari. Saboda haka shine dai yanayin da muke ɗan ba da kuɗi. Idan Allah ya ba ka wani alheri ka samu kuɗi ko wani ciniki ko wani abu kakan iya ɗauka dubu hamsin, dubu ɗari ka ce ga yanan ma jama'a a dunkule ma su je su rarraba. Saboda haka ta wannan sigar dai sai mu muna raba tsabar kuɗi. To hei dai duba da yanayin zamani mu yanzu ba mu da irin wannan kuɗaɗen tsaba ba a karɓa su. Kuma da kuɗaɗen da su a bankunan mu amma basa amfani.

To, to ba da yanayin abun da kuka turo dai Hausa ni ban gane kana kwana a ciki ba. Amma dai in kana kwana a kicin ne to mu dama dai ba a kwana a kicin. Domin me za ka ɗauka in ba baƙi da hayaƙi ba? Auwa! Saboda haka ba ma kwana a ciki. Idan ciki ne kuma, ciki ta ƙunshi kalmomi da dama wanda mu a yaren Hausa suna da dama. Tana da faɗi sosai fiye da tunanin mutum. A ciki kamar cikin ɗaki, cikin mota, cikin gida to gashi dai ciki dai kala kala ne ko cikin shago ko cikin ma'aikata ko cikin kamfani to da irin wannan mutum zai iya kwana a ciki. Kai ko a jirgin sama ma ko na ƙasa mutum zai iya kwana ciki. Saboda haka kuma kwana a ciki akwai wata kalma wadda mu a Hausa muke ganin idan aka ce ka kwana a ciki ka samu matsala. Ko a harkokin kasuwancin ka, ka samu damuwa ko kuma a wata magana ka yi ta je ta dawo babu daɗi. Saboda haka sai a ce "ai wane ya kwana ciki." Saboda haka to dai kalmar faɗi gare ta ta kwana ciki a ciki. Saboda haka idan a cikin mota ne ko a cikin gida ko a cikin jirgi ko a cikin wani wuri dai wanda yake kewayayye wanda ake kwana to du wannan dama duk mutumin da yake wani wuri yake harkokin sa, gurin sa ya koma inda yake kwana ya shiga ciki. Saboda haka in wannan harshe ne to ina kwana a cikin ɗaki, ɗakin kuma a cikin gida. Idan kuma kwana a ciki ne to shi kuma wannan wata Hausa ce wadda ita kwana a ciki mu a wajen mu matsala ne in aka ce wane ya kwana ciki to da matsala fa. Gaskiya. Saboda haka dai ina kwana a cikin gida, ina kwana a cikin ɗaki. In tafiya ta kama ni a mota ina kwana ciki. Saboda haka amma in cikin kicin ba a kwana.

Haƙiƙa wannan tambayar da kuka yi ba haka mu muke tambaya ba. Wai dai ace kana kunna wuta da itace? To amma duba da yanayin so kuke ku sami amsa, ku yi haƙuri. Amma tambayar yadda take kana kunna wuta da itace? Shine. To yanzu ni ina kunna wuta da itace, amsar da zan ba ku bayi nike ba. Saboda haka ai mutum bai isa yayi wannan wutar ba irin wannan. Saboda haka ko da zai yi, sai dai ya ɗan yi wani sinadara sinadaransa ya haɗa ashana jikin itace, yai mata fanko ya ƙyarta ko a buga da dutse. Duk wuta za ta iya tashi. To amma a samu ko takarda ko wani abu a ɗora a kan itace ko leda domin ta kama itace. To haƙiƙa ni ina kunna wuta da itace. Idan na ƙyarta ashana ta sai in kunna a jikin leda, ledar kuma sai in ɗora ta a kan itace. Tana ci tana cinyewa har ta narku ta koma a kan wutar ta kama a kan itacen. Saboda haka ledan nan in ta narku tai ruwa ta je ƙasa. Ita kaɗai ma sai ka ga tana nema ta nemi ta dafa maka abun dahuwa kafin itacen ma ya kama. Irin ɗan ruwan wanka ɗinnan dai duk za ka iya dafa shi, ka ga dandanan yayi nisa ya kusa dahuwa ma ba tare da wani abu ba. Saboda haka lallai dai ni ina kunna wuta da itace. Shine cikakkiyar amsa. Saboda haka bayi nike ba kunna. Kana yin wuta da itace? A'a ina kunna wuta da itace shine cikakkiyar amsa ta. Idan kuma yin ne bani da hanyar da zan ce zan yi wuta, hei irin ta burke innan in burka ta in sa auduga da wasu abubuwan in sa a ƙasa da sille in burburka. Shine sai wuta ta tashi. Saboda haka dai yanzu a zamanance da ashana da ɗan wani kayayyakin da yaye-yaye, hei ka kunna wuta, ka kunna ma abun da kake so wuta ya kama domin ka ci gaba da amfanin ka. A taƙaice dai ina kunna wuta, ina kunna ma itace wuta, ina yin girki ko ina wani abu da shi dai. Ko gawayi zan yi me zan yi dai ina kunna ma itace wuta shine amsa.

To gaskiya wannan kalmar taku ta Hausa itakun tsallaka yankin Sokoto. Saboda haka yankin Sokoto sune suke cewa kwana. Saboda haka mu abunda muka ɗauki kwana a Hausar Kano ko ta Katsina, yau zuwa gobe an kwan ɗaya ke nan. Kamar yau gari ya waye, gobe to kwana ɗaya ke nan. Saboda haka su kuma dai suka ɗauka ko a yanzu ka kwanta kayi bacci, kayi kwana. Saboda haka su sun ɗauki duk lokacin da bacci ya ɗauki mutum. Idan awa ɗaya ya samu in har washegari ya kai, to dai duk cikin kwana yake, kwana yake yi za su ce sai ya kwana. Wane kwana ya kai. To, to dai wannan kwana ɗin da kuke tambayata idan kalmar bacci ce to ni dai kam duk inda ƙarfe tara tayi ina iya zuwa inda zan kwanta. Kuma in na je inda zan kwanta ba lalle ne na kwanta ba. Ina iya kai ƙarfe sha ɗaya ma ban bacci ba zuwa sha ɗaya da rabi. Kai in tayi daren kure ma ina iya zuwa in kai sha biyu. To daga fa sha biyun nan fa sai kuma abunda mi lamba ta nuna. Saboda haka kome yana iya faruwa. Zan iya daga nan in bacci ya ɗebe ni sai kuma wajen ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar. Wannan ni shi na ɗauka daga kama ƙarfe goma ko kai tun daga ƙarfe biyar na yammacin yau misali, zuwa har gobe da safe to kwana ɗaya ke nan mu. Zamu ɗauka kwana ɗaya. Saboda haka kuma kama daga haka shi kuma muna fara wuni daga ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe bakwai na yamma shi kuma wuni ne. Saboda haka dai duk hanyar da kuka biyo da wannan amser to ga dai guda biyu nan na bayar. Akwai ta ɓangaren Hausan Sokotanci kwana suna nufin bacci to ina yin bacci da misalin ƙarfe tara nake tafiya gida har zuwa goma. Daga tara ma in bacci ya kama ni ina iya yi. Amma ban yanke ba ina iya kai sha biyu ma. Amma dai gejin bacci na dai daga goma zuwa goma da rabi kan in Allah da za a iya samu na na kwanta na ma yi bacci. To amma inda akwai abubuwan da suka shaƙai ko wasu ayyuka da zan yi kamar ire-ire irin naku na network ɗinnan to zan iya kai ƙarfe sha biyu ma ban yi bacci ba. Daga nan kuma sai abunda lamari ya nuna.

To gaskiya ne. Kana fim san shinkafa, ka fi son shinkafa ne ko tuwo? To ni wannan abun da kuka lissafa duk ababen da nake da ra'ayinsu ne. Ina son su matuƙa bakin iya gwargwado gaya. Don kuwa in na samu shinkafa bana yi mata da sauƙi. Shi ma tuwo na gyara shi aka haɗa man shi haɗaɗɗe bana yi masa sauki. Cinike kama bazan ƙara ci ba. Haka shinkafa idan na same ta gyarariya da nama da komai zan rika ɗibata da cokali na malam. In cokalo shinkafa in cokalo kifi ko nama. Haba malam ya kaji bato. Ai ita yan karin magana da suka ce wai su riƙa ya kaji gwara wuta. To to wannan shi ne gaskiya ni na samu shinkafa da nama ko da kifi ko da naman kaza ta aɗi nake yi sosai. Don cikin ma zai yi cikar da na rabi da yi masa irin ta. Amma gaskiya ne ina son shinkafa ina son tuwo ma in ya gyaru ya sha man shanu da nama. Malam kana wo loma kana sa nama. Ai dole kai nishaɗi ka cika ƙoshi. Duba dai ga yanayi dai tuwo shi kala kala ne musamman ma a ce kuma shi ma tuwon shinkafa. Shi ma ai e ne. A'a gaskiya ne. Ai muna son tuwo. Ai duk launin da aka ce tuwo ko na dawa kai ko da na gero ne balantana ace kuma na alkama ko na accha ko na ibiro. To ai duwan da ka samu zaka iya halaka shi sosai ya kai ma gaci. Musamman shi dai tuwo babu abun da ya fi moriya ka dace da miya. Duk in ka dace da miya a wajen tuwo to ka gama cin tuwo. Saboda haka haka shinkafa in ka dace da haɗin da aka yi mata na miya ne da wani yankakken ƙwai ne ko wani abu. Ai dole ka tsauna ma cikinka kaya. To ni dai wannan tambayar guda biyu ko wacce da kuka yi min magana ina so. Amma dai in a ci maka ce ta zamani sai in an shi shinkafa da ƙwai da nama a gutsattsara a ciki. Malam ina hawa da shi ina tada kunnuwana suna motsawa saboda daɗi. Saboda haka dai na fi son shinkafan nan da waɗannan tarkacen a ciki. Kuma tuwo shi ma ban bar shi a baba domin ni mutumin ƙauye ne. Maci yin tuwo musamman ma tuwon dawa ko na gero ina halba shi sosai a cikina. Wallahi ya more miya ta kuka da man shanu ko kuɓewa. Hayya ai malam ya kaji ciniki ai akwai.

To aka ce yaushe kake tashi kullum? To shi tashi mu a gare mu yana da matuƙar yawa. Domin ni gaskiya in dai yadda nake so na samu sanda zan tashi daga bacci. Kamar yadda can baya na faɗa na ce ina tafiya gida tun kusan ƙarfe tara. To wani lokaci in na shiga gida ƙarfe tara zan iya kwanciya in kama bacci in ya kama ni. In kau bai kama ni bai bani bai zo man da wuri ba zan talaka ƙina da menene har in kai ma kusan kimanin ƙarfe shabiyu na dare banyi bacci ba. Saboda haka kuma tashi daga bacci mu yana fara haka ma daga ƙarfe uku na dare har yazuwa ƙarfe hudu. Duk lokacin da ka tashi zaka iya yin alwala ka, kayi alwala ka kama na filfilu ana istigfari, kana neman gafara ga mahaliccinka. Saboda haka kana dai wasu ƴan abubuwa wanda kake ganin zaka kuɓuta ka tsira. To wannan shine yanayin da muke idan mun farka daga bacci muke farawa. To daga nan kuma idan ya zo ya zamanto aka kawo ga lokacin da ya zamanto za a iya tafiya ayi sallah, zamu sake alwala mu tafi masallaci muyi sallah. Idan ya taho ya kawo kaman misalin ƙarfe bakwai aka tashi to za kuma ayi a karya a ci abinci mai fita ya fita ya tafi wuraren da ake yin ayyuka. To wannan shine dai yanayi ne da muke tashi daga bacci. Yara zasu tashi daga bacci da safe kamar kimanin ƙarfe shida. Manya kuwa mutu ni mun tashi tun kimanin ƙarfe uku zuwa uku da rabi har huɗu. To har zuwa wannan lokacin da zai kai lokacin da ake karin kuma lan safe. Wannan shine yanayin da ake tashi daga bacci mu a wajen mu. E.

To tuffafi kala kala ne gaskiya. Tufafi ya kasantu kala da yawa. Akoi gaje-jeren kaya irin naku na turawa, akoi kuma dogayen riguna irin na larabawa, akwai kuma pakistan ɗinki ɗan pakistan, akoi kuma ɗinki namu na gida da yan Ghana. Saboda haka ni dai a rayuwa ta ɗinkin da na fi so na sanya shine dogayan kaya. Dogaye ba kuma doguwar riga ba. Amma daga cikinsu waɗannan babu woni kaya da ba na sawa. Ina son sa dogayan kaya, ina sa gajej-jera, ina sa doguwar riga ina kuma sa pakistan. Saboda haka daga cikin kayayyakin nan kashi nawa ba wanda ba na sawa. Amma in so samu ne, na fi so in zumbul da doguwar shadda ta mai kyau, lam tse-tsiya ta sha guga da sitati in sanya ta. To idan babu kuma wannan to fa sai in dawo kaya irin naku na turawa in sanya su. In nemi bel in ɗaure, in nemi sipes cab in sa, in kawo laktayin in ɗaure. Duk ina iya yin irin wannan. Sai ka ce woni lawya. Haka za ka ga na yi shiga ta tsaf tsaf tsaf na samu sau ciki na mai kyau na ɗaure in dungaya wa ta wa. Sai ka ji ko'ina kana shiga ba ka tare da damuwa. Musamman shi dogayen kaya dole sai kana ta kula in ka sanya shi. Amma shi gajeren kaya ko'ina za ka zagaya ba ka da damuwa wai zai shiga woni wuri ya ɗau yayi ko woni datti ko woni abu. Ah dogon kaya ai za ka ga kana shakkan shiga wojen musamman ma ace fari ƙar. To duk kuma ma'abocin son dogayen kaya za ka ga yakan ɗinka farare ko bulu ko tsanwa ko kore ko ruwan madara ko kuma ruwan ƙwai ko ruwan foda ko makuba. Shine ku-kuma di ko. To dai gashi nan dai in dai so samu ne na fi son na sa dogayen kaya ko gajej-jera ko kuma doguwar riga musamman doguwar riga nan irin ta laraba ita ta fi ko waɗannan kaya ma rashin fasalin daɗin aiki. To amma in dai za a yi aiki to duk inda za ka je aiki in kana sanye da do gajej-jeran kaya to ya fi daɗi. Dan duk inda za a yi aiki in dai wanda ake kira aiki ne sai ka sa kaya she'd da wondo yauwa. Amma ba doguwar riga da wondanta ba ko ka sa doguwar riga ta larabawan nan da wando ba jallabiya dai mu'ana. To dai gaskiya hakan ba zai yuwuba. Amma in so samu ne ka sa ƙananun kaya shine za ka sa. Amma tabbas ne na fi son amfani da farin tuffafi. To tufafi dai kam na hi son na sa dogaye farare in gan ni kamar balbela haka na fi so.

Ya kake kalamai a wajen aiki? Shi kalami wani abu ne. An ce kalami mai daɗi ma sadaka ne. To shi, duk wanda za ka mu'amalanta abun da yake bukata ka yi masa abu na jin daɗi wanda ba zai ɓata masa rayuwa ba. Duk wanda ka mu'amalanta da abun da tun farko ya fara ɓata masa rai to hau ba zai ga girman ka da ƙima ka ba da mutuncin ka. Ba zai ga ko da yaushe kai ba ka cikin ma mutanen kirki ba ka san ma me kake ba. Saboda haka a duk lokacin da za ka mu'amalanci mutane, ka mai mu'am-mutum ka mashi mu'amalar da zai gane ya fahimci, miye rayuwa. To shi dai kalma ta wajen aiki ita kalma ce da take son nishaɗantuwa. Ka nuna ma mutum cewa lalle, lalle tattausan kalami za ka yi masa. Ba wai ka yi masa tsawa ba ko hayaniya. Saboda haka shi ne abin da aka fi bukata. Idan ka nuna cewa kai mai fushi ne to ai ba inda za ka je a wajejan neman ha-halak dinka ko wajejan da kake yin ayyukanka. Saboda haka dole sai ka gwada kai ba ka da zafin kai ba kuma mai girman kai ba ne. Kuma duk maganar da aka gaya ma za ka iya ga alamu ka jure ta. Saboda shi wani ba ya jure magana. Ko ya aka yi masa magana sai ya nuna ta sosa masa zuciya ransa ya ɓaci. To duk masu irin wannan ba za su iya kalamai ba sosai a wajen aiki. Sai kaga ko wurin kasuwanci ne danɗanan sun yi abin da rai zai ɓaci. Amma tabbas in so samu ne in za ka yi magana, ka yi ma mutum magana cikin sanyin zuciya da sanyin rai wadda zai ji lalle, lalle ba ka ɗaga ta ta dame shi ba kuma ba ka mai ta ɓacin rai ba. Su ne wannan dai amsa ita ce kalamai ta wurin aiki. Saboda haka dole ne idan kana aiki wurin da kake aiki ka tausasa zuciyarka da kalaminka. Ko da wani yamma abu na ɓacin rai kaɗa ka ɗauke shi na ɓacin rai, ka yi duba da wane irin yanayi kake ganinsa. Saboda haka shin shi wane irin mutum ne? Sai ka dube shi, ka auna halayensa, sai ka tafiyantar da shi a irin halinsa. Saboda haka mai zafin magana ne ko, ko mai sanyaya magana ne? To in mai sanyaya magana ne kai, sai ma sai ka sanyaya masa magana yadda za ku ji daɗi ku fahimci juna. In mai zafafawa ne ma kai sanyaya masa lalle ya tabbatar da ya samu mai haƙuri wanda ba mai tashin hankali ba ko mai natsuwa wanda yake kwantar da kai domin ya fahimci abun da bai sani ba. To waɗannan dai kalaman ire-irensu ne wanda idan ka je wajen aiki za ka ke yi. Shi ne domin ka fahimta. Kuma idan wajen da ake neman ƙarin mutane ne, ganin irin yadda kake tafiyantar da al'umma a wajen zai sa wani ya rinƙa tunanin bari shi ma ya zo lokacin don ya yi aiki a wurin. Saboda haka idan ka zama mai cin zarafin mutane ne, mai muzguna ma mutane to kuma wannan shi da kanshi yana iya kore maka ma'aikata. Wanda za ka ga kai da ake so ka yi kalami mai sauƙi domin ku ƙaru a wajen da ka-ke harkokinku. Sai ya zama kuma kana kalaman da ke koran mutane. To ka ga wannan ba shi ake bukata ba. Shi dai abun da ake bukata a wurin aiki kalami mai sauƙi, mai sanyayawa, mai laushi. Ba a bukata kalami mai tada hankali wanda zai harzaka mutum.

To ita kalmar sadarwa kalma ce da take da fa'di sosai, sosai da sosai. Saboda haka dukkanin bahaushe ya san me kalmar sadarwa. Domin ita kalmar sadarwa kalma ce da take da faɗi, ta ƙunshi abubuwa da yawa. Sadarwar nan ta ƙunshi, ya za ka ziyarci wani abokin aikin ka a wani wuri ko kuma shi ya ziyarce ka. Domin ku sadar da zumunci kuma ka ga me suke, ya yanayin kamfaninsu yake gudanar da aiki. To, duba da yanayin haka kuma ita kanta sadarwar mu'amila ce. Saboda haka kyakkyawan mu'amilarka ita za ta sa kowa ya ji daɗin yana so ya haɗu da kai. Ita kalmar sadarwa kalma ce da take ta ƙunshi abubuwa da dama wadda za ta haɗa ka da wasu muhimman mutane da kuma waɗanda ma ba ka zato ko da kuwa ƙananu ne. Domin me? Domin yanayin da kake yin kalamanka da sadar da zumuntarka tsakaninka da abokanan kasuwanci tana da sauƙi da sauƙaƙawa akwai nasiha a ciki. To saboda haka ta wannan hanyar shine za ka ga kowa yana son ya zo wurinka ko ma'aikaci ne yake so yazo ya ziyarci kamfaninku, za a ce ka bi ta hanyar wane. Zai sadar da kai ga duk wanda kake so ka gani ko kuma duk inda kake so ka je domin ganewa idonka yanayin yadda ake yin abu. To saboda haka ita kalma ta sadarwa dai kalma ce mai yawa. Za ka iya tafiya da ma wani mai saye kaje ka kai shi ga maigida, ka sada shi da shi ka ce wannan shine babban mai sayan kayan mu ko mai bamu aiki. Saboda haka su gaisa da maigida, su yi fira, su sada zumunci, su yi hannu, su yi musabaha kuma su san juna. Domin yana daga ɗaya daga cikin dilolin kamfani. Kai kuma tunda ta iya yiwuwa kai marketers ne wannan ne, eh dai ƙalai irin hakan. Mai kawo kwastomomi mai kawo mutane ne su saya. Saboda haka kai za ka je ka rinƙa tattaho da su, ina suke ka dubo. Wannan dilan mu ne na kaza, wannan dilan mu ne na kaza ko mai kawo mana kaya ne. Saboda haka idan ba su san oga ba kaje ka kai su, idan ba su san mai bi mu gashi nan dai hawan hawa dai duk ka bi su. Ka haɗa su a haɗu a samu zumunci na fahimtar ma'aikatan kamfani tunda duk wanda yake daga ciki shi ma ma'aikaci ne. Saboda haka ta wannan sigar ita ce ake bi a sadar da, a sadar, a sadarwa a wurin aiki. To wannan siga ne ake sadarwa a wurin aiki.

Kayan ciye-ciye da aka fi so sune kayayyaki na marmari da kuma kayayyaki na abinci. Domin dukkan kayayyakin marmari, kayayyaki ne masu muhimmanci, masu daɗin ci. Waɗannan kayayyakin su suka fi kowane daɗin ciye-ciye ci. Suka fi kowane so. Ni kam ina son kayayyakin marmari musamman daga na gida har na ƙasashen turawa idan na samu ina so. Sai dai in babu, in sha irin kayayyakin. Domin kayayyakin namu wasu ba daɗi ne da su ba ƙwarai. Amma tabbas mu ma muna da ƙwarari da kakkun kayayyakin marmari na ban mamaki, na ban nishaɗi da al'ajabi. Domin a yanzu idan ka samu lafiyar, kan ya ka mai kyau, ka wanke ka zuba ta a ruwa, za ka yi ta sha kana yin nishaɗi sosai. Kuma kayayyaki ne na sha kuma na ciye-ciye. Haka za ka iya samun goba mai kyau ka ci ko ka ɗanya. Waɗannan duk kayayyaki ne na ciye-ciye da shaye-shaye masu kyau. To amma dai kayayyakin ciye-ciye kai magana. To saboda haka kamar guava tana daga cikin abun da ci ake yi ƙwarai da gaske. Cin ta ake yi. Ga aful, ga fiya duk ci ake yi. Saboda haka a cikin kayayyakin ciye-ciye akwai rogo, akwai dankali, akwai kayayyaki da dama na ciye-ciye wanda ana so. Kama tun daga kan ɗan wake, taliya, shinkafa, maka da kuma tuwo. Shinkafa, tuwon dawa, tuwon alkama, tuwon masara kama kai har dana acca da na gero. Waɗannan kayayyakin ciye-ciye ne masu daɗi. Kuma ba wanda ba na so. Amma dai in sosamu ne shi kayan marmari ya fi kowane an fi son shi saboda ba ko da yaushe ake samun shi ba. Su kuma kayan marmari su ne waɗanda suka ƙunshi ƴaƴan itatuwa. To an fi son su da ganyayyaki. Saboda haka indai kayayyakin ciye-ciye ne in ka cire na ƙwalon da ma ƙwalashe na kwaɗayi irin na nama, kifi da sauransu. To ai sai kuma ka dawo ga ƴaƴan itace da ganyayyaki. To ni kam dai gaskiya a wannan ɓangaren nake. Ga ɓangaren ciye-ciye na more rayuwa irin su ƙwai, soyayyen ƙwai da dankali, soyayyar doya to kuma sai ɓangaren ciye-ciye irin su aful, tufa da fiya da sauransu. Dai nan haka dai wannan biyun su nafi so a yanzu.

To ai shi abun da za a yi kada ka yarda a rinƙa barin ka daga baya. Saboda haka idan kana bari ana barin ka daga baya wani abun malamanka ne sai ya iya kurce maka. Ni kam in dai an ce a zo to ni fa zan yi ƙoƙari in ga idan ban zo na ɗaya ba to in zo na biyu ko na uku ko na hudu. Daga nan fa ban so in zama nine ƙutar. Nine ƙutar in zama nine ƙarshen baya. Idan kana zuwa a ƙarshen baya to tabbas ko abin menene za ka iya tsintarkar kanka ka samu matsala. Abun ɗin da ka tina ma ka ga ba ka same ba. Wa in dai kana zuwa wuri da wuri to ai. In Allah da in rabo ne duk wanda za a yi in dai ba a ba ka na farko ba to ba a ba ka na biyu. In ba a ba ka na biyu ba a ba ka na uku. To saboda haka shi dai damaci ganawa bai da wani amfani. Duk abun da za ka yi idan an ce ƙarfe goma ne to ka kasance goman tayi maka a gurin. Kada ka ce wai sai ƙarfe goma ta yi sannan ka ƙi shirin wai ka tafi wuri. To ai wannan ba ka daga cikin ma masu tsari. Saboda haka kome aka yi da kai ma za a iya samun tangarɗa. Amma in aka ce ƙarfe goma ka zo tara da rabi kana da sauran minti talatin kana jiran abokananka. Duba wanda ya zo ku tashi ku gaggai za ku sauke. Sannan ku je ku sami wurin zama ku zauna ku ci gaba da hira. In wani babban ya kira ku kafin ya zo in kuma shi ma in wanka ne irin ka ne wanda bai son ɓata lokaci ya zo da wuri kaga sai ku ci gaba da son godion ku goma lokaci na yi wanda ya zo ya zo wanda bai zo ba bai zo ba. Saboda haka shi dai kam zuwa da wuri yana da matuƙar fa'ida sosai. Dan ni gaskiya bana buƙata a ce ni na zo daga baya. Ni kam na fi so a ce sahun farko ina ciki ko nine lambu wan ko lambu tu ko kuma ko nine na ɗaya ko nine na biyu ko na uku ko na hudu. To daga nan fa in aka kai ga na biyar na shida zuwa na goma ni a alal laulatin ne a ban samu yadda nike so ba. Amma tabbas ni in so samu me na fi so in an ce in zo ƙarfe goma to ya zamanto ƙarfe tara da rabi a wurin za taima. Domin kowa zai zo ma dai ni na ga zuwansa ba shi ya ga zuwa na ba. Ni haka na fi buƙata in so samu ni. Amma ban so a ce nine na zo daga baya ai wa na daga ƙarshe ya zo kuma bai sami abun da ya zo nema ba. To ai ba ci gaba lamari ya lalace. Amma aka ce ka zo da wuri to ko samu ne ba kayi ba sai a kaddara abun kawai rashin rabo ne. Wannan dai ni amsa na fi so ko mai zanyi ace nazo da wuri. Ko wane wurare zanje na fi so a ce naje su da wuri. Domin na yi abun da zan yi in dawo ma gida in kwanceta ko in zama na in huta. Amma ka ƙi zuwa wurare da wuri kuma kana da abubuwa da yawa yanzu an jera ma za ka je wuri biyar ko shida sai da ka ɓula lokaci sai ka fito ka zo ka yi tafangima kana fangan fangan ba ka da natsuwa. Ai tsarin san bai yi ba a gare ni amma ban san gashi mai irin halin ba. Amma ni gaskiya na fi son zuwa wuri da wuri wurare da wuri.

Me kake yi don kiyaye lafiyarka? To gaskiya kiwon lafiya abu ne mai matuƙar amfani sosai. Saboda haka shi dai ɗan adam ba dabba bane. Dabba ma kanta ana kiwonta amma ita bata san me zata bi ta kiyaye lafiyarta ba. Amma ɗan adam sai dai abu na dole. Ya sanya zai yi in Allah yadda ya tafiyar da rayuwar shi domin gujewa abin da zai salwantar masa da rayuwa ko zai lalata masa lafiyarsa. Domin ai baka samu mota ka hau ba, ka cire burki, ka sa giya, ka taka totur, ka auna da gudu, ka tafi da ita. Kuma wuri mai kwanance kwanance. Kar ka ce kayi don ka kare lafiyarka ba ko ka kiyaye lafiyarka ba. Ai in ma zakayi sai ka nemi sabuwa fil da in kana da iko. Ita ma sai ka tabbatar da akwai man burki, akwai komi da komai. Ka taka, ka sa giya, ka ɗan taka burki, ka ji ka an ƙara mata ƙarfi, ka taka burki, ka ji lallai da burki. To sai ka hau ka ce ina abokananta fiya ku zo mu zuba. Amma kawai haka kawai daga gani ɗan zawara bisa gado. Kawai ka zo kana cewa ina ubansa. Ai bai yi ba. Saboda haka ai ya zama wajibi idan ma baka sanya zakayi ka kiyaye lafiyarka ba ka nemi likitoci. Ka ce wai mene ne abubuwan da zan riƙa yi domin na gujewa abun da zai salwantar man da lafiyata. Na farko dai, ko da wuri ne ka tabbata ana tada ƙura ƙura na turnaƙewa ko hayaƙi to ka iya gujewa abun sosai. Saboda shi kan shi zuwa wannan wurin yana iya sa lafiyarka ta salwanta. Haka wurin ƙura, in ka je ka tarar an taru ana ta wani hada hadar da kai ka ga ƙura na turnaƙewa to maza ka fita. Saboda haka ai baka tafi ka je ka shiga wuri marar kyau ba ka ce bari kaje can ka zauna ka ci abinci. Kasan zaka iya samun matsala. Saboda haka ire-iren duk wani abu da zai kawo nau'i na cutar da lafiya to karewa ake kiyaye ta muke. Duk wani abu da zamu je magani ko walau na rashin tsafta ko na da ƙazanta to duk kauce ma abun ake. Zaka ga kome zakaci in naci ne in wanda za'a sa ruwa a wanke ne sai ka wanke shi. Idan wanda za'a ɗora shi a wuta ne a dafa, eh ka dafa shi. Ko da kuwa ruwa ne zaka sha. Idan ya ƙazance ana ganin ruwan bai da kyan da zaka ɗauka baga tatan ka sha to hei ka sa shi a wuta ka dafa shi ka kashe dukkan ƙwayoyin cutarsa. Haka duk wani abun amfanin ka, ka wanke shi da kyau, ka adana shi. Kuma duk lokacin da kazo zakayi amfani da shi ka sa ruwa ka wanke. Hatta hannunka bakinka duk wannan duk tare da su ka ke amma duk lokacin da zakayi abun da zaka kai ma cikinka domin kiyaye lafiyarka sai ka tsaftace. Saboda haka shi dai dai dai da wurin kwana da wurin da a kai har wurin tolace ma wurin banɗaki da ake kashi yana da kyau ka tsaftace shi. Domin ka tabbatar kana yi ba tare da kana shaƙa wani abu da zai cutar da lafiyarka ba. To ni dai ta wannan hanyar ita ce nake ganin nakan kiyaye lafiyata in sha Allah.

Eh ƙwarai ai muna sa uniform a wurin aiki. Tabbas domin kowa uniform ɗinmu yana da kama da na mutanen nan da muke ce ma yellow fiver yana ƴan walƙiya-walƙiya. Kuma akoi blue mai ɗan latsin woni abu wanda ko da a fitila ta haska shi ne za ka ga ya ɗan yi walƙiya-walƙiya. Akoi kuma masu sa irin 'yan falmalaƙ ɗin nan. Baƙa-tuwo ita ma wannan ɗin da nake magana falmalaƙ ɗin ce. Akwai ruwan toka. Saboda haka yanayin irin wurin da kake da irin aikin da kake yi, su za ka sa. Akwai wa'yanda su suke a bakin ƙofa, kayansu ma kama taguwa da wondo ne a haɗe. To akoi kuma wa'yanda za ka ga taguwa ce shirts da wando. Akwai kuma wanda za ka ga babban ne ta tas ɗan ɗaramu haka. To yanayi dai kama kama irin yadda ka tsinci kanka irin yanayi yadda za ka ga an ba ka uniform ɗin da za ka sa. To. Duba dai da yanayin wuraren ayyuka daban daban, ko da kuwa kasuwa kuke, akwai kasuwan da da kun je dole ne kuna sanye da uniform. Za ka ga mutanen wojen duk da uniform ɗin su. To bare wojen aikin ƙarfi. Shi dama aikin ƙarfi ko a ina yake dole ma kai da kanka za ka ware mai uniform ko da ko kuwa bai da shi to kai dole in ka tashi za ka fito daga gida, ka fito cikin tsafta fes da kai ka taho da tsofaf-fin kayan ka waɗanda kake sa a wurin aiki. In ka je wojen da kake aiki ka kwaɓe waɗannan sababbin ka sa tsofaf-fi na aiki, da takalmi da hula da komai duk akoi na aiki. Saboda haka kai ƙarshen dai lamari dai amsa dai gaskiya muna sa uniform sosai a woje. Wojejen da muke harkoki. Wannan gaskiya ne, ana sa uniform.

To gaskiya sanya tabarau ma kamar wajibi ne ga mai hawa abun hawa kamar irin keke babur. Domin ma idan ba ka sa tabarau ba kaje ka bi wata hanya mai mota sai ya cika ma idanun ka dam da ƙura, ka rasa yadda za ka yi. Musamman ma Allah ya sa a ce hanyayen dabar dabar ko na iyalinkatta domin kashe kana shaƙa kana a tari. Akwai yan manyan motoci, yan tifa da yan ƙananun motoci da idan kana bin hanyarsu da babur, ka ce ba za ka sanya tabarau ba to idan ka ba naka ba ne. Saboda haka dai muna sanya tabarau ni dai kam ma'abocin tabarau ne domin kuwa ina da su ba ma ɗaya ba tabarau ɗin. Da kwai wanda idan na sa chip zai kame ya rufe man fuska ta tsaf. Akwai kuma ɗan ƙarami ɗan na madaidaci na gayu. To dai amsa takamaimai ita ce gaskiya, haƙiƙanin gaskiya kuma ni ina shan sanya tabarau. Ba ni kuma ƙalubalantar wanda yake sanya tabarau. Domin sanya tabarau baya daga cikin matsala a wuraren da ake aiki. Saboda haka sanya tabarau yana da matuƙan muhimmanci mu dai kam muna sanya tabarau. Tabbas ni ina sanya tabarau. Na kasance in dai zan hau babur ko keke in yi tafiya dan gudun kada a dunga watsa min ƙura da ƙasa sai in sanya tabarau. Ko an watso ƙura da ƙasa yi zan ga bata shiga man idan ba. Kai ma ƙarshen tabarau han ma abun takunkumin nan da ake rufe hanci ne ke sawa in rufe hancina. To amma duk da haka dai ga shi har yanzu ɗinnan cikin mura nake. Yanzu haka ɗinnan mura ce take damuna. Duba da ko a yau dai a wajen yanayin namun akwai waɗanda suka yi irin maulidi da mene ne dai ga yanayin da suka ringa tado ƙura tana damun mu. A duk da haka ni dai a take a wajen ma na ji gaba ɗaya na har take da mura da sauransu. Saboda haka dai gaskiya ne ina son tabarau ina kuma sanya tabarau. Dan yanzu haka a nan ɗakina da kawai tabarau. Tun da da a fili ne kuka ce in yi in sanya tabarau domin ku ganni a cikin mutane to zan iya sanya tabarau. Kunga hotona da tabarau.